Na fi son AC idan akwai shi, domin yana sanyaya ɗaki cikin sauri kuma yana rage zafi sosai, musamman a lokacin rana mai zafi. Amma idan babu AC ko kuma yanayin bai yi zafi sosai ba, ina amfani da fanka domin yana sauƙin amfani kuma yana cin wuta kaɗan.

A'a, bana kunna Bluetooth kullum. Ina kunna shi ne kawai idan ina buƙatar haɗa waya da wani na'ura kamar USB card ko, belin kunne ko canja bayanai. Idan na gama amfani, ina kashe shi domin rage cin batiri da kuma kiyaye tsaro.

Ina ƙoƙarin zuwa gurare da wuri, musamman idan alkawari ne ko taro mai mahimmanci. Zuwa da wuri yana nuna ladabi da girmamawa ga lokaci, kuma yana bani damar shirya kaina kafin lokacin. Amma idan wani dalili ya taso, ina sanar da masu alkawari domin kauce wa jinkiri ba tare da bayani ba.

Muna yin taro kimanin sau ɗaya zuwa sau biyu a mako, gwargwadon yawan ayyuka da buƙatun da ake da su. Idan akwai muhimman batutuwa, ko shirye-shirye na musamman, za a iya ƙara yawan taro domin tabbatar da cewa kome yana tafiya daidai.

Abokaina, iyali da abokan aiki ne suke ƙarfafamin gwiwa da tallafamin a rayuwa. Suna ba ni shawara, ƙarfafawa da goyon baya a lokacin da nake bukata, wanda hakan ke taimaka min in ci gaba da ƙoƙari da cimma burina.

Ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban-daban gwargwadon buƙatarsu, ba da shawara mai amfani, musamman idan suna buƙatar jagora ko mafita ga wata matsala, raba ilimi da ƙwarewa, taimakon aiki, ba da gudummawa ko goyon baya a ayyukansu idan suna buƙata, sauraro da fahimta, sauraronsu cikin haƙuri domin su ji an kula da su, tallafi ƙarfafasu a lokacin da suke cikin damuwa ko ƙalubale. Hakan yana taimakawa wajen ƙarfafa zumunci da haɗin kai a tsakanin jama'a.

Eh, wani lokaci ina yin waƙa a cikin zuciya, musamman idan na ji wata waƙa mai daɗi ko kuma ina cikin yanayi na farin ciki. Yin hakan yana sa ni jin nishaɗi da kwanciyar hankali, kuma yana taimaka min rage gajiya ko damuwa.

A'a, bana sanya tabarau a kullum. Ina sanya su ne kawai idan akwai bukata, kamar lokacin karatu ko aiki da kwamfuta na dogon lokaci domin kare ido da rage gajiya.

Ina koyon fasaha sabo ta hanyoyi kamar karatu da bincike a intanet, kamar kallon bidiyo, karanta labarai ko littattafai masu alaƙa da fasahar, horon kai tsaye da ake kira da tutorial, yin aiki da misali da koyarwa a aikace domin fahimtar fasahar, tambaya da shawara daga masana, neman shawarwari daga waɗanda suka ƙware a wannan fasaha, gwaji da aiki a kai, yin aiki da fasahar a zahiri domin koyon sirrinta da ƙwarewa, haɗa kai da wasu masu sha'awa, yin aiki tare da sauran mutane domin musayar ilimi da gogewa. Hakan yana taimaka min fahimtar sabbin fasahohi da sauri kuma cikin ƙwarewa.

Eh, ina son buɗe taga a ɗaki lokaci-lokaci, musamman idan akwai iska mai kyau ko haske na rana. Wannan yana kawo iska da sabon cikin ɗaki, yana sa muhalli yayi daɗi kuma yana taimakawa wajen rage wari ko ɗanɗano mara kyau a ciki.

A lokacin da na kamu da mura, ina yin abubuwa, ah, da yawa, kamar hutu sosai, ah, yin bacci da shaƙatawa domin jiki ya samu damar murmurewa, shan ruwa da yawa, amfani da magunguna idan ya zama dole, kamar maganin mura ko zazzaɓi bisa shawarar likita, guje wa fita waje ko taruwar jama'a domin kada cutar ta yaɗu, ko ta janyo rashin lafiya mai tsanani. Wannan hanyoyin suna taimakawa wajen, aaah, saurin warke wa da kiyaye lafiyar jiki.

Eh, ina musafaha da mutane musamman lokacin da muka samu rashin jituwa ko rashin fahimta. Wannan yana taimakawa wajen sulhunta rikici, dawo da dangantaka cikin lumana da ƙarfafa zaman lafiya tsakanin mutane. Haka kuma musafaha tana nuna ladabi da girmamawa.

Ina sasanta rikici a ciki, a aiki ta hanyoyi da yawa kamar sauraron duka bangaren na bai wa kowa dama ya bayyana ra'ayinsa da damuwarsa, kasancewa mai natsuwa da rashin son zuciya, kada in ɗauki ɓangare ko yin fushi yayin sasanta rikici, neman fahimta da tushe, bayar da mafita mai adalci, kulawa da haɗin kai, tabbatar da cewa kowa ya fahimci muhimmancin aiki tare da zaman lafiya. Hakan yana taimakawa wajen rage tashin hankali da samar da yanayi mai kyau a wurin aiki.

Eh, ina raba ayyuka ga wasu lokacin da aikin ya yi yawa, ko kuma lokacin da nake jagorantar kungiya. Na yi haka ne ta hanyar fahimtar ƙwarewar kowa, na raba ayyuka gwargwadon abin da mutum ya iya ko ya saba da kuma bayyana abin da ake buƙata a fili, ba da lokaci mai kyau, sai kuma bibiya da goyon baya. Ina taimakawa wa, ina taimakawa wanda ke bukata ko suna fuskantar matsala a wajen aiki.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi lokaci-lokaci, musamman a lokacin zafi ko bayan yin motsa jiki. Yana taimakawa wajen sanyaya jiki, hana jin ƙishir ruwa da kuma ƙara kuzari cikin sauri.

Muna samun horo a wurin aiki lokaci-lokaci. Horo yana taimakawa ma'aikata su ƙware a ayyukansu, su koyi sabbin dabaru kuma su fahimci yadda za su inganta aiki da haɗin kai a cikin ƙungiya. Wannan yana ƙarfafa ƙwarewa da ci gaban aiki gabaɗaya.

Eh, muna tara tsabar kuɗi domin shirya kasafin kuɗi, ajiyar gaggawa ko wasu buƙatu na musamman. Tarawa yana taimakawa wajen samun tsari a harkokin kuɗi, rage ɓarna da kuma tabbatar da cewa ana da ishashshen kuɗi idan bukata ta taso.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyoyi da yawa kamar shirya aiki kafin farawa, tsara mataki da abubuwan da za a yi kafin fara aiki, bin ƙa'idodi da tsari, yin aiki bisa ƙa'ida da hanyoyin da aka tsara domin samun sakamako mai kyau, dubawa da gyara, duba aikin da akayi sannan in gyara kura kurai kafin miƙawa ko ƙaddamar wa, tambayar abokan aiki ko masu ƙwarewa don tabbatar da cewa aikin yayi dai-dai. Sabunta ilimi da ƙwarewa domin inganta aiki gaba ɗaya. Hakan yana taimakawa wajen samun aiki mai inganci daidaito daga musuwa ga kowa.

Sa hannu yana da tsari mai sauƙi amma mai kyau. Yana da ƙananan zagaye da layuka masu santsi. Wannan yake sauƙin rubuta shi da sauri kuma yana nuna sahihanci da ladabi a takardu ko saƙonni.

Eh, wani lokaci inayin aiki bayan lokaci idan akwai abubuwa masu mahimmanci da suka wuce lokacin aiki nayau da kullum. Yin hakan yana taimakawa wajen kammala ayyuka akan lokaci, tabbatar da inganci, da kuma cimma burin da aka sa a gaba. Amma ina ƙoƙarin gujewa yin haka akai-akai domin kiyaye lafiya da lokacin hutu.

Ina magana da abokan cinikina cikin ladabi da mutunci, tare da bayyana abubuwan da suke bukata a fili da sauƙi. Ina sauraron su da hankali, in ba su shawarwari masu amfani, sannan in tabbatar cewa suna fahimtar duk abin da muke tattaunawa. Haka nan ina ƙoƙarin yin magana cikin natsuwa da girmamawa domin ƙarfafa amincewa da kyakkyawar dangantaka.

Ina son zama cikin natsuwa da kwanciyar hankali a wuri mai tsafta da kyau, haka kuma ina son zama a wurin da akwai haske da iska mai kyau domin jin daɗi da lafiyar jiki. Idan wurin aiki ne, ina son zama a tebur mai tsari da kayan aiki a shirye domin sauƙin gudanar da ayyuka.

Abubuwa da ke ba ni ƙwarin gwiwa a aiki suna da yawa, amma dai sun haɗar da goyon baya daga abokan aiki da shugabanni, ganin aiki ya samu sakamako mai kyau, lokacin da ayyuka da na yi suka haifar da amfani ko nasara, ah samun horo da ƙwarewa, fahimta da ladabi daga sauran ma'aikata, sannan cikakken tsari da ƙayyadaddun buri. Sannan abin da ake so a cimma yana taimaka min in mayar da hankali ah da ƙoƙari. Waɗannan abubuwa suna ƙara ƙarfin gwiwa da ƙwazo a aiki.

A'a, ba na son wurare masu hayaniya sosai. Ina son wurare masu natsuwa da kwanciyar hankali domin su taimaka min mayar da hankali, a, yin aiki cikin natsuwa da samun hutu daga gajiya. Amma idan hayaniya na ɗan lokaci, a, na ɗan lokaci ne ko don nishaɗi, zan iya jure takadan amma.

Ina shirya ayyuka ta hanyoyi da yawa, kamar rafasa abin da za a yi, raba aikin zuwa ƙananan matakai, ƙayyade lokaci, tanadin kayan aiki, tabbatar da cewa duk, ah, abin da ake buƙata don aiki yana nan kafin farawa, biyayya da lura, duba, ah, duba ci gaban aiki lokaci-lokaci domin gyara kurakurai ko rashin tsari kafin su girma.

Dan kara aiki, inayin abubuwa kamar a tsara jadawalin aiki na tsara ayyuka da lokuta domin samun lokacin yin abubuwa dayawa cikin tsari, da kuma mayar da hankali, gujewa abubuwan dake jan hankali yayin aiki domin kammala ayyuka cikin sauri, a amfanida kayan aiki na zamani kamar kwamfuta, wayar hannu da manhajoji da sauri da inganci.

Eh hannun da nake amfani da shi, na fi amfani da hannun dama saboda na fi saurin iya rubutu sannan kuma a na fi jin daɗin yin amfani da shi.

Eh, ina amfani da mataimakin murya lokaci-lokaci, musamman domin tura saƙonni ko ƙiran waya, ah, domin rubuta abubuwa cikin sauri da kuma domin bincike a internet, ah, taimako wajen shirya jadawali ko tunatarwa.

Eh, ina iya kunna wuta idan buƙatar hakan ya taso ko kuma lokacin da nake da buƙatar in yi wani ayyuka da shi don taimako.

Eh, na fi son miyan alayyahu. Miyan alayyahu da aka yi sa da nama ko da kifi a samu a haɗa shi da, ah, talgen shinkafa.

Eh, ina bin ka'idojin aiki a kullum, domin tabbatar da cewa, ayyuka suna tafiya cikin tsari da inganci. Aa, bin ka'idoji yana taimaka min sosai, aa wajen ah, kiyaye ladabi da mutunci, aa gudanar da aiki cikin tsari, rage kuskure da kuma ƙarfafa haɗin kai.

Na fi son tufafin auduga, ah, fiye da tufafi irin na siliki. Saboda shi auduga ba shi da nauyi sannan kuma yana bada daman iska ya shiga, ya ratsa ta tsakanin sa.